Eh, ina ajiye kwafin bayanai na. Don lokacin da nayi wani aiki mai muhimmanci ko kuma na fitar da wata takarda mai muhimmanci, ina ƙoƙarin saboda na kwafe ta kuma na ajiye ta tare da ni domin ta zamanto mun hujja a gaba.

Eh ina ƙoƙari wojen bin ƙa'idodin aiki, domin a koda yauce ina zama da kundin dokokin aiki na kusa da ni, kuma suna taimaka min wojen sanin ƙa'idodi da bin ƙa'ida da bin dukkan ayyuka a bisa ƙa'ida.

Eh ina iya tsalle igiya amma dai wannan kunne ina iya cewa wani abu ne da na yi shi a baya ba yanzu ba, a shekarun baya lokacin sarauta na lokacin da nake bautar ƙasa. Wannan ne lokacin da na tsallake igiya amma daga nan ban sake yi ba gaskiya.

Ina gaishe da mutane dai dai gwargwadon yanayin da muke dasu. Wasu muna kusa, wasu suna nesa sannan, wasu manya ne, wasu abokai wasu kuma ƙannai ne. Kowa a al'ada akwai irin salon tsarin da ake gaida shi domin girmamawa.

Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo domin a lokaci guda kana samun kanka kana shiga wurare daban daban domin samun bayanai kuma da karanta abubuwan da suka shafura wanene da kuma wanne yasa nake iya nake raba wuraren da nake a cikin yanar gizo domin ban abun daki daki.